Abubuwan da nake siya daga kasuwa sun haɗa da kayan abinci kamar su shinkafa, wake, taliya da makamun da sauransu. Nakan kuma siya kayan tufafi in sa da nan na sawa kamar riga da wando. Nakan kuma siya kayan lambu kaman su apple, su kankana da abarba da sauransu. Nakan sayar da yawanci abubuwan amfani na ci da na sawa a kasuwa.

Launin bangogin, bangogin gidanmu yadda suke a waje fari ne da baƙi. A kuma cikin ɗakuna launukan ya bambanta kamar falo mu kan yin shi fari da silin ɗin falo ya zama fari. Sai kuma cikin ɗakin kwana idan ɗakin maza ne mu kan yin shi fentin shi mai ruwan madara-madara, milky ke nan. Sai kuma idan yara mata ne kuma mu kan yin shi mai ruwan purple purple ko kuma mai ruwan pink pink haka.

Eh, mu kan yi amfani da ruwan injiya lokuta mabambanta, kamar lokacin da idan aka yi fani lokacin da babur ruwa na, in wansa ma ya ɗauke lokacin da mota ya ɗauke, so mu kayi amfani da ruwan injiya akai akai. Amma kuma yanzu matan da zamani ya zo aka fi amfani da ruwan borehole. Yawancin gidaje yanzu akan samu ayi borehole. Yanzun Cikin gidanmu muna da borehole har guda biyu. So mu kan jima gaskiya ba mu yi amfani da ruwan injiya ba, indai ba wai borehole bane ya lalace ko kuma babu ruwan gaba kiɗaya.

Muna sadarwar agurin aiki ta WhatsApp. Muna da group na ma'aikata gaba ɗaya, wanda muke aiki a wajen. So mu kan sanan da duk wani abu da zai faru a cikin wajen ai a wajen aiki, mu kan sanar da shi a wannan group ɗin da aka buɗe ta WhatsApp. Sa'ad domin yadda kowa zai samu ya ji. Idan kuwa ana so a ba wa mutum shi kaɗai ne aiki ko kaza, to akan biyo shi ta nombar shi shi kaɗai aka faɗa mai abin da zai yi.

Na fi so ya danganta ga abin da ga wa a lokacin abin da zan yi da shi. Idan irin ana lokacin dama na fi so in sa takalmi sau ciki wanda yake yan faga baki ɗaya ƙafana da dama bana son taka ta ɓalɓali. Idan kuma lokaci ne na biki ko fita da daddare na outing nakan so in sa takalmi wanda bai kulle gabaki ɗaya ba. Idan kuma lokaci ne na fita gudu ko makaranta nakan so in sa takalmi wanda ya kulle shi ma ƙafana gabaki ɗaya. Idan gudu ne kuma nakan so in sa irin sneakers haka da sauransu.

An haife ni a wata Efrelu, wata na huɗu kenan, a jerin watannin shekaru da muke dasu guda sha biyu. To an haife ni a watanni Efril, wata na huɗu kenan, kuma rana na farko a watan, daga wata kenan a watan Efrilun, a shekarar alif ɗaya da ɗari tara da casa'in da tara a lokacin aka haife ni.

Eh sa'o'i da nake kallon wayana aƙalla nakan yi sa'o'i bakwai a kowace rana ko kuma fiye da haka ma. Saboda da wayana nake amfani wajen yin komai, nawa wajen yin karatu, wajen amsan saƙo, wajen amsa waya da sauran su. To gaskiya nakan yi amfani da wayana a lokaci lokaci sosai gaskiya. An kai gaba ban yi amfani da wayana ba toh lokacin ko ina caji ko kuma ina bacci.

Eh ina cin abinci da cokali sosai kuma wani zuben na kan ci abinci da hannu. Gaskiya kamar tuwo na fi so na sa hannu na ko abinci mai miya irin miyan, miyan ganye kamar taushe ko kuma miyan egusi. Na fi so na saka hannuna na ci abinci wannan lokacin saboda na fi jin daɗin abincin gaskiya.

Eh, dan haka ina ta shi daga bacci nakan share ɗakina saboda ni mutum ne wanda ba na son naga waje da datti ko da ƙura. So nakan share ɗakina wani zubinaƙalla sau biyu a rana kuma nakan goge ɗakina sati aƙalla sau biyu zuwa uku. Allah ya kaimu kowace sati. To gaskiya saboda tsabta yana daga cikin cikon mutum. Dole ne ka zo wajen ka aganshi tsabtsab babu datti.

Gaskiya ya danganta da lokaci amma nakan fi son in zauna a kujera idan na gaji da zaman ƙasa ko kuma na zauna a kan tabarma idan akwai sanyi lokacin ina bukatan zaman ƙasa. Ko wani mutum ne mai ma'abocin son zama a ƙasa ko a kan kafet sabida akan tabarma kenan. Sabida in ina so na yi karatu ko na danna wayana in sa caji to nakan fi zama a ƙasa. Idan kuma ban sa caji ba ko wani abu ne ko ban so na yi barci nakan zauna kan kujera haka.

Abin da nake yi da farko lokacin da na isa ofis shine nakan tabbatar da na gyara teburina na ofis da kujera na, na goge shi, na tabbata komai yayi daidai. Sa'nan na je na sa hannu a kan rubutu lokacin da na zo ofis, ƙarfe kaza da kuma signing dina, na zuwa na ofis. Sa'annan kuma na gaishe da abokan aikina kafin kuma lokacin farin aiki yayi.

Eh ni mutum ne, ma abu ina kallon taurari da daddare kaman yanzu ma haka da daddare ne ina waje so ina zo ne ina kallon sama kuma ina yin wannan abuna na Silencious Voice AI ɗina. Ni gaskiya ina matuƙan son taurari saboda ya kantina min da budurwata lokacin da ina ƙasar Sudan ita ma tana ƙasar Nijeriya. So mukan yi jijimamun juna, so nakan kalla sama na kalla tawayen a matsayin itace.

Eh gaskiya na kan so gudun fanka a na tsakiya. Wani zubin kuma idan zafi yawa na kan so in sa gudun fanka a ƙarshe. Na danganta da yanayin lokaci da kuma yanayin zafin gari ko sanyin gari. Idan akwai sanyi sosai na kan sa shi a lamba ɗaya ne ko lamba biyu. Idan kuma lokacin zafi ne sosai na kan kai shi lamba biyar. Idan kuma matsakaici ne na kan barshi a lamba uku.

Eh, muni gaskiya mutun ne mafi mai son karatu. Na koyi karatu a kowace rana idan na tashi kuma kafin na kwanta nakan yi kokani na karanta. Saboda mu karatun mu na hankalin likitanci to ana so ko da yaushe mutum ya zama yana karatu aƙalla rana ko da awa biyar ce a kowace rana. Ana so mutum ya ɓata wannan sa'o'i biyar idan yana karatu kowace rana.

Aƙalla a ko wace rana nakan sha ruwa aƙalla lita biyar. Muna, muna da pure water wanda kamar three fifty cl ne ko kuma four hundred cl ne zaka gani. To aƙalla nakan sha a ƙaranci nakan sha a biyi ƙasa da guda biyar ba a ko wace rana. Kaskani wani mutum a abokin sanarwa idan ko lokaci gani ma ya yi zafi, nakan sha sama da wannan. Nakan iya sha lita bakwai haka a ko wace safiya da a kowace rana.

A ko wace ƙarshen mako nakan shirya yin zama da iyalai na ko kuma zama da family na domin mu tattauna akan matsaloli da kuma mu tattauna akan rayuwa. Nakan zauna da kuma abokai na suma haka mu tattauna me zai faru, me aka samu da kuma abin da aka sha. Nakan zauna kuma da ma'aikata na akan yanda harkokin kasuwancin mu ya kasance a wannan mako din.